To, ina in ka shawara ne? An yi aiki da su, inda ya kamata. Kaman lokacin da muke shawara, in kamato cewa abunda zan faɗo da shi, abu mai amfani ne. Ko wanda zan faɗa mana zan mutu ya aiki da shi. Ko wani shawara zan min mutu in ci gashi inda za a yi, inda za ta biya tayi da shi, inda wanne ya kamata, inda wanne za a yi, inda wancan bai kamata ba. Fitan yake zaman to, to wani sha-shawara. Yanzu ma to, abunda ina faɗa an yi aiki da shi. Shawara abu mai kyau ne. Makuwa na faɗa mana yanayin da za a yi shi. Ina so ku ƙara aiki da shi. Fitan yake jin dandalin ku faɗi shawara saboda ana aiki da shi. Ba'a, ba'a tsada da shi. Ba za a yi aiki da shi ba. Shawara abu mai kyau ne sosai. Farai na, ku faɗi makuwa.

Lokacin da in na kama mura, mura yana ba ni ciwon kai, yana sa ni ciwon kai, yana sa ni abubuwan da ba na so. Zan ta face majina ko cikin jama'a ne? Ta sha'i, ina acci saɓa kowane lokaci. Sai sa ba na son ina yin mura, mura abin da yake idan na in ka fara shi, ya zamanto yana sa ni sai na ta yi face majina a cikin jama'a. Zamanto kaman ba ka da tsabta. Sai sa ba na bukatan mura, mura ba abin da nake so ba ne ko kaɗan. Kuma ya ta sa ni ciwon kai, ya ta sa ni ciwon kai sosai. Sai ni ba na bukatan mura. Mura ba na bukatan shi ko na kaɗan. Ko na kaɗan ba na bukatan mura. Ko na kaɗan ba na bukatan mura ko na kaɗan. Saboda yana, yana, yana, yana ba ni wahala ba kaɗan ba. Sai sa na koma cikin mura, gara ma na yi ciwon kai wani lokaci. Amma mura ba abin da nake so ba ne.

Kwarai ina son karanta littafi kowane lokaci. Idan ina karanta littafi ina ƙaruwa da ababbin abubuwa, yana sa ni nishaɗi na jin daɗi. Saboda littafi abun da idan na fara karantawa kome nake yi sai yana bashi lokaci na kalle shi, ina jin naɗin littafin nan. Yasa kowane littafi na zo na kalle shi, na fara karantawa yana ba ni nishaɗi da jin daɗi, yana ƙara min kisan daɗi da komai da nake yi. Littafi abun da nake so a kowane lokaci ne. Sai sa bana wasa da littafi ko naƙadai. Littafi abun da nake bukata ne a kusa da ni na zamanto, yana ba ni jin daɗi, yana ba ni natsuwa, yana ba ni komai da nake bukata. Gaskiya ina son karanta littafi. Ina ba ma littafin lokacin shi, ina ba shi lokacin shi sosai, sosai da sosai. Saboda yana nishaɗantar da ni kuma yana ƙara mun ƙwayar ilimi in ƙara amfanuwa da su. Shi ya sa nake son yin littafi.

Manufa na wata wata, manufa na wata abu masu yawa ne. Manufa na wata ba abin da yake abin da za a kalla ba ne. Wata wata, manufa na wata gaskiya ban da shi. Saboda manufan wata abin da yake ruwa ne kuma idan babu shi babu wata da za ta iya ƙaransa shi. Sai sa kowane wata yana nan, ina fara ina, ina samun tsayar da komai na wannan watan da za ni yi. Sai sa bana yadda na zamanto wata dai shiga bana gana zamanto abubuwan da zan yi a ciki na gane su fa. Ko wani wata ina nan ɗaya da shi, ina nan ina yi ina ƙara lokacin kowane wata. Kowane wata abu mai kyau ne, abu kuma da nake ba ma lokaci ne.

Anan ɗaki, kikefi so nafi sonshi sosai, nafison shi sosai, nafison shi sosai gaskiya. Saboda ɗakin yana ƙaramin natsuwa, yana ƙaramin natsuwa da ƙuruciya, da komai, da komai. Bana yadda in zamanto bai bani abinda nake buƙata ba. Yana bani abinda nakeso, yana bani abinda nake buƙata, shiyasa nake amfani dashi. Abu ne kuma mai ƙyau da yakamata in soshi sosai da sosai. Ɗaki ka kinfi so ni gaskiya ina bukata ina sonsa, ina sonsa, ina sonsa ƙwarai da ƙwarai da ƙwarai da gaske. Baza nayi ƙarya akan wannan ba ina bukatansa.

Ina kallon madubi a zo uku ko zo huɗu. Ina kallon madubi a zo uku ko zo huɗu saboda idan na tashi daga bacci, za na kalla madubi. Idan na fito daga bacci, za na ƙara kallon madubi. Idan na wanka na fito, ina ƙara kallon madubi. So a zo uku ina kallon madubi saboda in ga yadda fuska na yayi, yadda komai na yake, in san cewa ba abu abun da ya dama fuska na ko na kaɗan. Fuska na, na nan da kyau. Sai sa ni ke kallon madubi a zo uku ko zo biyu a rana. Haka abun yake. Madubi ina kallona ne zo biyu ko zo uku a rana. Madubi abu mai kyau ne, kuma bana watsa rashi.

A'a ba ruwa na, ba ruwa na. Ta yaya za na ba na barkwanci? A'a ban iya ba. Barkwanci abu ne mara kyau gaskiya, wanda ba a yadda ma ko a gida na yi sa. So ba na iya ba, ba za na iya ba da barkwanci ba. In an kama ni ina bada barkwanci ai ina wata ƙari. Ina babu ruwa na da barkwanci. Komai nake yi ba ruwa na da barkwanci. Kowane lokaci ina daina, inda nake ina komai na ba bu ruwa na da barkwanci. Barkwanci ba abu me mai kyau ba. Dadai abu mai kyau ne, za ni ce ina ba da ruwa. Amma tunda da ba abu mai kyau ba, bai kamata na yi sa ba. Sai sa ba na bada barkwanci, barkwanci ba abun da ya kamata ina yi ko na wasa ba ne. Ni ba na bada barkwanci gaskiya da gaskiya. Bazan ma iya ba lawa ko na wasa. Hmm barkwanci a a ko, a gida ba a yadda ma na yi gaskiya. Barkwanci ba abin da ma na yi ko na, ko na ƙalila.

A'a ban iya cire farashi ba, ban iya cire farashi ba. Ni ina zan iya cire farashi? Kawai ban iya cirewa ba ko na wasa. Ban iya cire farashi ba. Ban iya ba ko na wasa, ni ban iya cire farashi ba ta ya zana iya cire farashi? Wane ni? Ni, wane ni? Ban kai ba. Ko me nake yi ba zan iya cire farashi ba. Ni dai kawai ina dinnan ne kawai inda nake amma wai farashi ba ruwa na. Ban iya cire farashi ba. Ban iya ba, ba ruwa na farashi ban iya ba. Farashi ba zan ma taɓa iya wa ba. Farashi ba zan iya wa ba. Ko me nake yi bana kusata farashi. Shi ya sa nake nan a haka. Shi ya sa nake nan a haka bana cire farashi. Bana abunnan da farashi. Ko kusa.

A'a, na na son ban so ban so. A'a ina, eh gaskiya ina, ina, ina son in da bani da abin tukawa, bani da mota da za na au, shi yasa nake amfani da shi. Ina so kai. Ina so, ina so, ina so, ina so ƙwarai da gaske. Taksi abin da yake zai tafiya ne, ze tafiya sannan in samu inyi amfani da shi. Eh bana wasa da taksi, kowane lokaci ina nan da shi. Bana amfani, ina amfani da taksi sosai da sosai. Duk inda za na je sai da taksi. Ko me nike yi sai da taksi. In zan fita ne zan hau taksi. In zanje in dawo ne zan hau taksi, in zanje ko ina ne sai da taksi.

Taf ina magana da abokin jinina da kyau. Saboda abokina, abokina ne. Abokan jinina, abokaina ne. Ko wane aboki kuma na samu, ina jin daɗinsa. Zan yi magana da su cikin farin ciki, na yi magana da su cikin walwala, da farashuwa, da anashuwa, da jin daɗi. Mu, muyi dariya, mu samu fira masu daɗi, mu samu lokaci da juna da za muyi fira, sai sa ina nan tare da su. Ina nan tare da abokainaina, na jinina, mu ta wasa, mu ta dariya, muyi fira. Wannan ya faɗa, ni ma na faɗa, su ma su faɗa, ni ma su faɗa. To haka muke tafiyantar da abokantanmu, abokantanmu baya da wahala. Abune me sauƙi, wanda baya ke da wahala.

Ina cin abinci a rana sau uku, ko sau huɗu. Ina cin abinci sau biyu ko sau uku a rana. Inna ci na safe, na karya, sannan na zo na ci na rana, sannan na zo na ci na yamma. Inna ci na yamma, sannan na zo na ci da daddare kamar ƙarfe goma aka ko kuma ƙarfe biyar ko kuma ƙarfe sha biyun dare. Saboda kowane lokaci bana wasa da cin abinci. To a rana ina cin abinci sau huɗu, ba sau biyu ba. A zo huɗu nake ci. Inna ci na rana, na safe zan ci na rana. Inna ci na rana zan ci na yamma. Inna ci na yamma zan ci da daddare. Kaga ya kama sau huɗu. A zo huɗu nake cin abinci a rana. Ko wane lokaci a zo huɗu ne. Ko wane rana, rana, ko wane rana sai huɗu nake cin abinci.

Ni ban iya tuƙa mota ba. Babana bai yarda in tuƙa mota ba. Ya siya mota ya ana mu, so sai sa ban iya tuƙa mota ba. Amma abokanai na sun iya tuƙa, suɓu sun iya tuƙawa. Sosai, wai ni ban iya tuƙa ba. Wanda nake yi bana tuƙa mota saboda bana son naje nayi hatsari. In naje nayi hatsari ba wanda zai tsaya dani. Ni ban iya tuƙa mota ba, abokanai na ke tuƙawa ni ban iya ba. Ba yadda na iya tuƙan mota ba, dan da ya san ko in na zo na siya nawa bana fara tuƙawa ba. Amma a ce wai ni ban fara tuƙawa ba. Ali bai iya tuƙawa ba, ban iya tuƙa mota ba gaskiya. Ban iya tuƙa mota ba, ban iya tuƙa mota ba ko kaɗan. Ban iya ba sai dai koya ama ina fata, kada hadu mu koyo mota.

Ina son yanayi mai daɗi, yanayi mai daɗi. Ai kowa a duniya yana buƙatan yanayi mai daɗi. In babu yanayi mai daɗi, babu, babu ci gaba ai. Kuma shi yasa nake buƙatar yanayi mai daɗi. Yanayi mai daɗi nake buƙata. Ina son ina cikin yanayi mai daɗi. Na fi son shi. Cikin yanayi mai daɗi yafi daɗi. Komai nake yi akwai jin daɗi, da natsuwa, da farin ciki, da annashuwa, da walwala da komai da komai. Sai sa nake buƙatan yanayi mai daɗi. Bana wasa da yanayi mai daɗi. Sa ban son abin da zai iya ɓata min rai ko kaɗan, ko daɗan daɗaɗa, kaɗan da dawowa Yanayi mai daɗi shine abu mai farin ciki, da na muji daɗi a yau innan. Yanayi mai daɗi.

Ah, shara ina sha inashara inna share wuri. Shara ina zuwa kan bola, inda na san cewa mutane da yawa suna zubar da shara. Ba sai a cikin gidana inda na share sai in zan zuba shara a gurin ba a'a. Inda na share na tara shara wuri ɗaya, da na ɗauka sharan na kai ko inda mota suke zuwa kwasa shara a je a zubar da shi asalin wurin shara. Kokuma na je saman bola na je na zubar da shara. Bana yarda na zubar da shara a cikin gidana, ko na daline. To shara ina na zubar da shi ne a inda na san cewa mutanen da dumbin yawa suna zuwa su zubar da shara a gurin. Saboda ka za a ce wai ni ne nake zubar da shara a gurin. In kin laifin da zai zo ya zumanto nawa, bana yarda na zubar da shara a gurin. A gurin, na san bai kamata ba saboda surutan mutane. Haka abun yake. Bana yarda na zubar da shara ko na ƙalilan ne a wurin da na san cewa mutane suke.

Eh, annu. Ban cin abu da cokali amma wani lokaci abin da nake ci da cokali kamar su shinkafa, da dai abun dai kamata na ci da cokali. Wa in ya zama tuwo, tuwo ina ci ne da hanu. Ina ci da hanu musa be da kuma wa abin da nake ci da cokali shine tuwo, eh shinkafa, ci shinkafa da su taliya, da su indomi, da su kunu. Sai sa bana yarda na ci da cokali in ya zama tuwo. Wajen tuwo ina ci ne da hanu. Hanu ya fi min sauri da kuma yanda zan ci saukin cin abu sai sa ba na ci da cokali, ina ci ne da hanu. Wani lokaci nake ci inda ya zama tuwon da na ci da cokali ko da hanu na basu hakkinsu bana yarda na yi zurf ɗaya daga ciki.

Eh, ina motsa jiki ba kullum ba. Wata rana zan motsa jiki, as asuba wata rana a sati ina motsa jiki sau uku. Ba kowane rana nake motsa jiki ba. Bana motsa jiki kowane rana. Ina motsa jiki ne a sau uku a rana. Bai kam motsa jiki kowane rana. Ina motsa jiki ne a sau uku. To a sati, a sati zan motsa jiki sau uku. Inna motsa na satin nan a sau uku, kamar ranar Litini sannan in tsaya. Baza nace ranar ce ranar Laraba ba. Sai ranar Laraba zanaje sannan nazo najr ranar juma'a. Toh rana ukun nan nake zuwa motsa jiki. Duk sauran ranakun bana zuwa saboda ayyuka sun min yawa bana motsa jiki kowane rana kullum nake motsa jiki ba a kwana ɗaya nake motsa jiki. Motsa jiki nasan abu mai kyau ne in kana motsawa zaka samu ƙarfi da jin daɗi amma ba kowane rana nake yi ba.

Rubutu na bara nace yana da kyau ba. Amma mutane na ganewa. Wa'yansu na ce yana da kyau, wa'yansu kuma basu, basu cewa bai da kyau amma suna cewa abin dai, ba laifi akwai kyau. Tunda inda abin ake so a karanta, a gane, a fahimta, shine magana. Kuma suna ganewa, suna fahimta. Toh, bazanace rubutuna yana da kyau ba, saboda kowa bai iya gamawa. Ba kowa ne ya iya ba. Haka abun yake. Ba kowa bane ya iya. Rubutuna bazan iyace yana da kyau ko bai da kyau ba. Gaskiya bazani faɗa ba. Amma dai mutane na faɗa, abin mai kyau mutane zasu faɗa. Shi yasa nake bari ma mutane tunda sunce yana da kyau, zanace rubutuna yana da kyau.

Duk wanda nake dan kiyaye lafiya na, ina yin su ne a lokacin da na san cewa bana yarda datti ya zamanto a jikina. Bana yarda in ga wani abu ya faru ko in yi aiki mai ƙarfi da ya fi ƙarfina ko kuma in ce wa ina aiki daga safe zuwa dare. Bana aikin ƙarfi, bana aikin wahala. Aikin da nake yi babu wani aiki mai ƙarfi. Inda ina tashi na ci abinci, na sha inyi baccina, na tashi kula da lafiyar jikina. In na ji wani abubuwa na damu na, na samu magani na sha. Bana yarda komai ya dame ni. Hakan nake tafiyar da lafiyar jikina. Haka kuma ina tafiyar da shi da ƙarfin Allah da ya ba ni ƙarfi da nake tafiyar da da komaina. Babu fargaba, babu komi saidai lafiya ta.

Muna da shi sosai ƙwarai da gaske. Muna da shi. Muna da shi ƙwarai da gaske. Muna da rufi, muna da shi sosai. Mu me muke yi, an kawo wuta mu sa shi, mu tashan fankan mu. Idan ba wuta, mu sami sola mu kunna shi saboda zafi. Shiyasa muke da fanka a rufin ɗaki. A rufin ɗaki. Kuwanilokacin fanka mu na aiki, sai dai in sanyi tayi yawa ko lokacin sanyi, lokacin mai bamu kunnata amma muna da shi, muna da shi. Kowa na da shi a ɗakin rufinta. Kowa da ke cikin gida yana da shi a cikin rufin ɗakin shi.

Ina son fura da nono. Fura da nono na fi so. Toda fura da nono idan akasa mata, idan kasamu fura, ka samu nono sannan ka samu siga, kasa mata siga, ka samu shakar daren daɗin ta. Shiyasa nafison fura da nono. Fura da nono a wanda yake kana shantace zaka mantada inda kake kanna su. Sosai kai kana jin walwala. Shiyasa nakeson fura da nono. Fura da nono abu mai daɗine gaskiya. Inason fura da nono ba kaɗan ba, ina sonshi. Kuma abinda nake sone tsakani da Allah bada wasaba. Zan samu shi kowane rana inasha, ba ƙaramin jin daɗi zana yiba. Allah yabar mana fura da nono. Hmm, fura da nono abu mai daɗi, abu, abu, abu mai bada, mai bada natsuwa, abu mai bada natsuwa, abu mai bada farin ciki dajin daɗi wani lokaci.

Uhm, uhm. Bana sauraron rediyo. A'a, ba a'a ba. Taya ku-- taya za ka ce ina sauraron rediyo? Kamanni aka a ce ina sauraron rediyo? A'a, bazan iya sauraron rediyo ba. Tsohohin mutane ke sauraron rediyo. Su za su ɗauki rediyo, su ta jin rediyo kowane safe, rana, dare suna jin su ka ɗan amfani da shi. Kamanni, ba zan yi amfani da rediyo ba. Ba zan yi amfani da shi ba. Tsakiya ni ban tsufa ba. Tsohon da suka tsufa suke amfani da rediyo. Bazaga ni mutum kamar ni ba zan zo ku ce bana amfani da rediyo ba. Da abun da abinda ya zamantu wani in ya fi sabon amfani da rediyo yanzu nan. Tsohohin mutane ke amfani da rediyo. Bazan yi ba. Haba, da dai nan ne. Amma in dai wasu na dabi'un wasu. Kiyin naso su ba ku karɓa abin da yake cewa rediyo ba. Ni bana iya amfani da.

Baba citta ba a sa wa, ba na sa citta a abinci. Na sa wani wani lokaci ana sa guda wani lokaci na sa sosai amma ba na sa citta a abincin su. Ba na sa citta ko kaɗan amma indai za su yi abinci wani lokaci mama na in za su yi ko baba na wani lokaci za su sa. A da da'a suna sa citta amma tun da aka ce na ce musu ba na son citta sun daina amfani da citta. Da citta yana bani wani rawaro wanda ni ba na, ba na buƙata kuma abin da ban buƙata su ma ba su buƙatar shi. Sun ce wai indai ina so in yi magana kuma ba na so in yi magana. Ya sa da zaran na faɗa ba na so, ba na so. Za ka ga ba su amfani da shi kuma. Na son citta a abinci ko na wa su su ba su amfani da citta ni ma ba na son citta kuma suna, suna martaba abin da nake so. Abin da ba na so ba su manta ba.

Ruwan randa nake sha ko kuma ruwan purewater watan okacin kuma ruwan gora. Yanda dai nake tafiya, wani lokacin da na ga tafiya wani lokaci, duk wanda na ga daman sha shi nake siya. Wani lokaci na sha na gora, wani lokaci na sha na pure water, wani lokaci kuma za na sha na randa. Amma yawanci na fi son, na fi shan na randa, saboda na ɗiba a cikin kofi ta, za na ɗauka na zo na ajiye ta ɗaki. Duk lokacin da nake so na sha, za na ƙara ɗaukawa na sha ba sai na fita ba. Duk kaga saiya sa kuma dayake ɗaki ba ɗaki na ni kaɗai ba. Saj sa ba na iya samun ruwa wanda nake buƙata in ce zan sha da yawa. Dissa nake amfani da ruwan randa ko wani lokaci nake shan ruwan randa. Haka nake tafiye ta dashi kuma ruwan randa na da albarka haka naje yana da wayansu sababbun abubuwan da ba ka sani ba. In ka sha ruwan randa zaka fi jin daɗin ta. Haka inna naje aka ce amma ni ban san ko yana tafiya haka nan ba.

Ina tsayar da rayuka na ke da matuƙi na naci a lokacin da suka kama ta. Kowane ayyuka da nake yi, ina tsayar da su ne a lokacin da suke da kwadinta. Kowani ayyuka, in yi ɗaya, in yi biyu, in yi uku, in yi huɗu, in yi biyar. Don lokacin n'na tara, zai yi abun nan da shi a lokacin da nake yi. Lokacin da n'na tanada, bana yin ayyuka da su. Lokacin da nake, ken ke fara ayyuka. Kowanne lokaci ne nake, in nawa ya dace lokacin me ke amfani da shi. Don sake da su a yankoki. Na zaga duk wanda ke ga irin tanadin na, ya ji daɗin tanadi, ya ji daɗin tafiyar sa, ya ji daɗin ayyukana, ya ji daɗin da komai da komai. Don mahimmancin na, saboda mahimmancina na nan a wannan da yake nan da farin ciki. Da anna shuwa, me ya sa nake farantawa wannan.

Jurewa ga zafi gaskiya ba na iya jure mazafi. Komi nike yi inda naga na zafi yayi yawa, ba na iya jure mazafi. Yanzu zaka ga cewa jikina ya fara yin wani iri, ba na jin daɗin zaman wurin. Dole sai na fita. Shi yasa zafi ba na iya jure mazafi. Komi nike yi, ba na iya jure mazafi gaskiya. Zafi abin da yake ne, yana sa jikina ya yi wani iri, ya sa jikina ya, ya, ya, ya, ya fita da wani abubuwa, yana sa jikina ya zamanto, yana sa mun mar kwanciyar hankali a wurin da nike ba. Saboda ba na iya jure mazafi, in na iya jure mazafi ko na ƙaɗan, ko na ƙalilan, ba na iya jure mazafi. Na yarda zafi ɗin nan kadda ya sami ni.

Ina haɗuwa da su ne ta hanyar online, ta hanyar yanar gizo ko kuma ta hanyar mutum da mutum ko kuma wani ya nuna ni dasu. Sai kuma hanya, hanya dai mafi yawa saboda hanyar cinikayya bana yadda a yi cinikayya. In za'ayi cinikayya ayi aga abin da ake so an gamsu da zashi sannan mu yi ciniki. Ko ta ko'ina za mu iya yi yanar gizo ta ido, ta hanya ta ko'ina ma za mu iya yi. Ni na amsa da wani ta cinikayya ne kuma mun gamsu da juna, ya gamsu da shima ya gamsu dani haka muke so. To kowane hanya ana cinikayya na, muna buƙatan cinikayya sosai.

Sosai da sosai. Saboda na kiwon zakaras, ba ma zakara ɗaya ba, zakara sassafe. Wani lokaci ƙarfe huɗu, wani lokaci ƙarfe biyar, wani lokaci ƙarfe uku, wani lokaci ƙarfe huɗu, wani lokaci kuma ƙarfe biyar, ƙarfe shida, wani lokaci kuma ƙarfe bakwai. Ko wane lokaci ina jin kukan zakara. Kukan zakara abu ne idan asuba ta yi yana gaya mana cewa asuba ta kai, mu tashi mu je muyi sallah. Se yasa nake jin kukan zakara kowane lokaci. Kukan zakara abu ne wanda yake, duk wanda yake da zakara ko ba ka da shi ko mutanen kusa da kai ne, ya kamata kana jin kukan zakaran nan. Ma dole ne Isa, ba inda nake ko na rance ina ji kukan zakara. Kukan zakara ya ce ma "kukuruku", haka yake kuka kowane lokaci.

Ina sa tulare kullum kullum. Ina sa tulare, na yi wanka na fito yana sa tulare. Idan zan haife ta zan sa tulare idan zan zo na ɗaki ina sa tulare. Ko wanda rana ina sa tulare Ni mutum ne wanda ke amfani da tallaye kowane lokaci. Ina sa tulare da kyau. Ina cire kuɗi in sayi tulare mai tsada, tsada mai maku. In na sa kanshin sa yana sa mutane su tambaya "wannan tularenka shin aka yake?" ace gaskiya aka take. Tularen abu ne mai kyau. Ina buƙatan tulare ƙwarai da gaske. Ina sa su, ina sa su don in iya sanya ba tulare. Ko ba sa tulare ba zata ce ina ƙanshi. Haka nan, abu ne mai kyau wanniga kana sa tulare kullum kullum. Na, ni, ni na zama to ina sawa. Haka nan nayi.

Hotunan wayana ana ajiye su ne a cikin galari na. Saboda hotunan wayoyina a galari suke. Wani lokaci zan, ina mara hotuna, ban ma tunawa ina dasu. Haka nake ajiye su. Wani lokaci zan ga hoto zan ma bar shi, bazan ma tuna da hoton ba. Wani lokaci zan ga hoto haka na gantsa tashi, haka hotuna na wayana suke.

Kammala aiki a lokaci sai yadda yanayin aikin ya tanada. Wani aikin za ka iya kammala shi ba aikin da za ka iya yi ya kaɗan ba. Wani lokaci za ka iya kammala aiki to sai da zuci. Wani lokaci za ka iya kammala aiki kaɗan. Wani lokaci za ka iya kammala aiki, a yanda kake ganinsa ba. Sai ya sani ni ke kallon aikina. A yanda na gan shi. Aiki, aiki ne. Ka ga dama ka yi aiki yanzu, ka ga dama ka yi kowane lokaci. Kai ka yi za ka zaɓi lokacin da za ka yi aiki. Kai za ka zaɓi lokacin da za a gama. Kai lokaci zaɓa lokacin da za ka kammala aikin. To haka nake tafiyar da aikina. Aiki na bai da lokaci. In na yi yanzu, zan yi zuwa anjima. In na yi yanzu, zan yi zuwa ran. To in na karɓa haka kammala a cikin lokaci na. Kowane lokaci inka fara za ka iya kammala. Ka ga dama ka yi yanzu ka tsaya. Ka ga dama ka fara haka ka tsaya. Ka ga dama ka yi yanzu ka tsaya. Ka ga dama ka fara daga yanzun nan. Ka tayi, ka tayi, ka tayi, ka tayi, ka tayi daga yanzun nan har zuwa lokacin da zan gama. Nan ka fara na gama to sai ka gama aikin. Zaka zo ka kammala shi a cikin lokaci.

Ɗakin, bana son ɗakina yayi haske ko naɗali. Mun na tafi son inda yana yake duhu. Ko wani lokaci ya zamanta duhu, da rana duhu, da daddare duhu, da yamma duhu. Ko wani lokaci ya zamanto duhu bana da ɗakina ya zamanto da haske. Ni bana so, ni bana matukar son mutane. Na zau na cikin ɗakina, rana fadin da ɗin tsaya ba haka. Ni bana son wai ko ina ɗakina ya zamanto yayi haske. Ni nawa bana so, bana son ɗakina ya zamanto yana da haske. Yanzu suna son ɗaki ya zamanto da haske. Ni kuma bana so. Ni lokaci, ni bana so na fi son ɗakina ya zamanto duhu. Ina ganin shi a duhun nan, ina cikin duhu. Indai da kwai fanka, da kwai wuta. Na fi son shi a hakanan. Ba abin da kuma na fi so indai inga ɗakina a cikin duhu. Yana nan da tashi. Yana nan ɗakina a cikin duhu.

Abubuwan nake saya da kasuwa ba zan iya faɗa ba. Abubuwan abinci na ruwan ɗaki, masu ya, su abubuwan abinci, su shinkafa, su masara, su maggi, su gishiri, su atarugu, da su mai, yaji da suu maclane da su taliya da su spaghetti. Dukansu dai haka. Ina je kasuwa ina siyan su, ban yarda bansu huda daga ciki ba. To haka nan nake, ni ban zan iya faɗa wa wanda nake siya da wanda ban siya ba. Ina siyan ko wanne da ya kamata. Wanda na gajewa, ya dace na siya idan na je kasuwa. Saboda kuma na dawo da zan zo ina, ina siyan su tomato, abin juyen miya da faɗinsu.

Babban nasara shine a ce wai ka samu wani matsayi da ba ka yi tsammanin ba. Babban nasara shine mu samu kasuwa a cikin aiki. A ce ko wani lokaci kasuwar mu na tafiya, yanda muka tafiyar da muna samun mutane suna zuwa ma yanda muka tafiyar muna samun cigaba a cikin ayyukanmu. Shine babban nasaran da muke so, babban nasaran a samun aiki. Shine muke samu a aikinmu. Babban nasaran mu muna alfahari da shi. Ba ban na kwam muke wasa da shi bane. Muna bashi matsayinsa an kalmansa da komai da komai. Saboda mu samu hatsaran mu a tafiyan da muke yi.

Kai nafi son shinkafa, ni da ba na son tuwo ko kaɗan. Idan naji za'ayi tuwo, to baza na ci ba. Za'a yi tuwo ba za na ci ba. Za'a yi tuwo ba za na ci ba. Amma ana shinkafa, nayi ta cin shinkafa, nayi ta cin shinkafa. Bana gajjiya da shinkafa. Gaskiya ina bala'in son shinkafa nake. Komai da nake, ina bukatan son shinkafa ba kadan ba. Ba na ma wasa da shi shinkafa. Shinkafa abu ne, abin da nake so ne ba kaɗan ba. Ina buƙatan shinkafa ba kaɗan ba. Eh, ban wasa da shinkafa ba. Kowane lokaci na ga shinkafa, jin daɗi nake yi. Ta murmushi, in ta jin daɗi, in ta irin walwala. Idan zan samu, na ci shinkafa yanzu, idan ba mu samu ba kuma in tuwo ne, in da aka yi ba na son tuwo. Shiyasa nafison shinkafa, shinkafa duniya ne.

In yace, zan je ƙura ruɗaya ko zo biyu, zo zo huɗu ko zo uku, ko zo biyar, ko zo bakwai ko ruɗa takwas. Ina inda na gan su haka nake amfani da su. Iyan da na gan shi haka nake komai nake, nake, nake ajiye shi na ajiye wannan, na ajiye wancan, na ajiye wannan, na ajiye wannan bana wasa da shi. Kuma lokacin na gani, na nagan. Wani lokacin na gani, na gan su. Bana wasa da shi, bana wasa da su, bana wasa da su. Kowane lokaci na gani, ina ganin su a cikin littafi na ƙara uwar.

Wasko sun kai sun kawo fa irin igiyar da nake tsalakawa kananun igiya ba wayansu masu girma sosai ba oh karamin igiya su nake magana a kai.

A'a, bana duba kalanda kullum. Wani lokaci zan duba kalanda. Yana kai so uku ko so huɗu kafin na duba kalanda. bA ko ina nake duba kalanda ba. Ana duba kalanda ne a zo, a so biyu ko so uku a rana. Shine ke duba kal-- a sati shine ke duba kalanda. A kullum na ke duba kalanda gaskiya.